Sau nawa kake amfani da wayarka? Gaskiya a rana ina amfani da wayata kusan sau shida a rana zuwa sau bakwai. Misali, wayata dai da farko kafin ma in tafa ɗan yanda nake amfani da ita, ita ce agogona na hannuna. Itace wacce idan ina son in duba lokaci ƙarfe nawa ne yanzu zan ɗakko wayane in duba wannan lokacin ko kuma a'a, ina son na yi wani abu ƙarfe kaza misali ina son na yi wani abu ƙarfe goma na safe, to wayata ita ce zan dinga amfani da ita domin duba wannan lokacin na harya zuwa ƙarfe goma idan ya yi, to sai na duba lokaci na je na yi abin da zan yi zuwa ƙarfe goman nan da wayata nake amfani. Haka kuma in na tashi daga bacin nan da na farka, idan na duba wayata naga ƙarfe biyar ne a wannan lokacin na tashi daga bacci, to ka ga wannan lokaci ya yi daidai da lokacin da zan je in yi sallan asuba ke nan. To sai na tashi na je na yi alwala, na je masallaci domin na je na yi sallah. In na je na yi sallah na dawo, tom sai na dawo na ƙara kawa kan shimfiɗa na sai na ɗauka wayana domin fara duba saƙonni musamman ma ta manhajar app ɗin WhatsApp wadda da yawa wani lokaci za ka ga sanda ka kwanta ka yi bacci wani ya nema ka ta WhatsApp kuyi magana bai same ka ba amma kayi bacci sai ya bar maka saƙo na idan ka tashi gari ya waye za ka gani ka karanta ka kuma ba shi amsa idan tambayan ka ya yi. Idan kuma yana son ya ji wani abu daga gare ka ne ka faɗa masa. To a wannan lokacin nan nakan ɗauka wayata na yi amfani da ita domin ma wani magana zan iya masa magana ta wannan manhajar WhatsApp dinnan da safe haka in kiran shi ma zan yi da zan iya in kira shi a wannan lokacin nan. Baya ganayi na gama da wannan lokacin nan da WhatsApp sai na ɗauko manhajar Facebook wanda zan je in kalla labaran duniya asan da tsakar dare take muna can muna bacci me ke faruwa a duniya. To a wannan lokaci ko mutum zai iya gani a shafinsa na Facebook yakak karanta labarai, ya kalla wasu ma amma a ɗauke bidiyo hoton bidiyon su ne domin mutum ya kalla. Wani kuma a hadda hoton sauti ne aka ɗauka domin a ji meye aka faɗa aka ce a kai. Sannan in na gani shi ma haka zan iya hawa kan shafina na manhajar Twitter wata kan X ke nan domin na karanta labaran duniya. Shi ma naga abin da ke faruwa a ƙasashen ƙetare da kuma maƙwabtan jahohinmu domin mu ɗan gani mu kak karanta mu san me ke faruwa. Bayaga nayi na gama na safiy ke nan sai na ajiye. A wannan lokacin nan zan ɗauka wayana na duba na gani ƙarfe tara ya yi don fara duba agogo. Sannan kuma sai na ɗan ƙara leƙan manhajarta ta WhatsApp na gani ko da kawai wani da ya ba ni saƙo yake so in masa kafin na fito gida sai na tabbatar na yi masa. Ko kuma na ɗan duba manhajar Facebook a wannan ƙarfe taran nan kafin na fito gida naga yanayin labaran duniya da maƙwabta cewan ƙasa komai na lafiya tun da dai yanzu idan wajen aikin ka ma babu lafiya za ka iya ganin shi a manhajar Facebook da manhajar WhatsApp wanda to ka ga ba za ka je ba ke nan tunda ba hanya ba lafiya za ka kiyaye wannan ke nan. Haka sai na ajiye wayan nan bayan na gama ta samun labaran tabbatattu da nake so sai na tafi wajen aiki. In na tafi wajen aiki kuma bana taɓa waya aiki nake har sai na gama aikin na ma tashi na dawo gida na yi wanka sannan kuma a wannan lokaci ne sai in ɗan ƙara duba watsa waya saƙona na gani ina da saƙo ko ban da shi. Nan ma haka shi ke nan duk dai abin da nake yi da shi ke nan ina ta zagaye da wayana ina duba wa ina abubuwan da wayana haka nake yi a ko da yaushe. Kuma dare kafin na kwanta abin da nake ɗan yi da waya na ɗan karanta labarai shi kenan sai na aje waya sai gobe Allah ya kaimu.

Wacce dabara kuke amfani da ita don cin abinci mai kyau da ɗan kuɗi kaɗan? Watakan dabarorin da muke amfani da su don cin abinci mai kyau da kuma ɗan kuɗi kaɗan su ne kamar haka. Akwai hanyoyin da mutum zai bi domin ya gaya ci abinci mai kyau kuma da ɗan kuɗi kaɗan. Bai zama dole a ce sai mutum na da kuɗi da yawa bane zai ci abinci mai kyau. A'a, idan mutum na da dabara zai iya ci abinci mai kyau da kuma kuɗin shi kaɗan. Misali dabara ta farko, yadda nake yi shine idan zan ci, zan saya abincin ne a waje. Nakan yi ƙoƙari misali idan zan ci ɗan wake ne, ɗan wake akan haɗa shi da abubuwa daban daban. Sai na ɗauko nera na ɗari bakwai, dina kawai ta ishe ni. Akwai wata mai ɗan wake da take sayar da ɗan wake. Sai na je na siyo ɗan waken naira ɗari uku. ""Da lettuce wanda kayan ganye ne wanda yana da amfani a jikinmu sosai yana, ana kuma buƙatan shi mutum ya dinga yawan cinsa. Sai na ce ta saka mun kayan ganyen nan lettuce da kabeji na naira hamsin. Sai ta zuba mun kaga na kashe ɗari uku da hamsin ke nan a wajenta. Akwai wata mata da take sayar da wake. Shi kuma waken nan ana sayar da shi ne naira ɗari biyu ɗari da hamsin. Sai na ce mata to ina so a saka mun waken nan na naira ɗari da hamsin. Sai ta saka mun, in ta saka mun sai na haɗa waken nan da ɗan wake sannan kuma da ganyen kabeji, da na siya da lettuce na haɗa shi. In na haɗa shi sannan sai na zo na samu ƙwai na naira ɗari biyu. Diddade ba wani babba bane can ƙwai ɗari biyu amma sai na bare da faffe sai na siya sai na haɗa. To ka ga wannan abinci ne wanda in ka ci shi za ka ga ya haɗa maka dukkanin jinsi na abincin da ake so mutum ya ci a cikin jikin shi. Misali ɗan wake dai, ɗan wake yana cikin jinsin da ake kira na carbohydrate wanda ake yin shi daga da shi. To wanda kuma shi yana cikin carbohydrate wanda yake ba ma mutum ƙarfi a jikin shi. Shi ne wannan ɗan wake da na siya. Sannan sai kuma ganyen nan da na siya, kayan ganye yana ƙara jini, yana ƙara lafiya a cikin jikin ɗan adam. Wanda shima da amfanin shi na fyber, wadda yake taimaka wa gabbai na cikin kashin cikin wannan kayan ganyen sannan uwa uba sai ƙwai. Ƙwai shi kuma yana cikin jinsin na abinci waɗanda suna tare da nama, da madara, da kifi da dai sauransu. To ka ga yadda na haɗa abinci kashi uku a cikin kwano ɗaya kuma kowanne jikina so kuma kowanne yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam ke nan. Abinci da nera na ɗari bakwai. Na haɗa wannan abincin nan da dabaru. Na je wajen me wake na siya, na je wajen me ɗan wa-- kayan ganye watakan lettuce da kabeji domin ya ƙara ma abincin armashi. Yadda nake yi ke nan dabara ta farko. Sannan dabara ta biyu kuma, in naga ina da buƙatan ci abinci mai daɗi amma da kuɗi ɗan kaɗan. To kayayyakin abincin nan nakan siyo su ne da kaina. Sai na zo na dafa su a gida da kaina. Misali in zan iya in siyo kifi ɗanye wanda ina samun shi naira ɗari biyu sannan zan iya in siyo ɗan taliyana na naira ɗari biyu shi ma sannan manjan naira ɗari da magi na naira ɗari da kayan miya, da magin naira hamsin da kayan miya shi kuma na naira ɗari. To da wannan ɗan ƙaramin kuɗin nan sai in ɗan samu ƙera ƙera yaran itace na zo gida na hura wuta, na dafa kayana sai ka ga na samu abinci mai inganci da nagarta kuma mai daɗi da ɗan ƙaramin kuɗina yadda nake yin dabaru na kenan.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Idan ina wajen aiki yadda nake duba saƙonni shine, a ko da yaushe ma dai ƙofan saƙona yana kunne ne. Saboda a wajen aiki duk me nema na yakan yi min saƙo ne, na gani, na ji domin kuma ina wajen aiki ne, inda zai iya yiwuwa ya shafe aikina ne. To shi sakaga ina wajen aikin a nan kuma wajen aikin zan duba na kuma ba shi amsa ko kuma na aika masa da abin da yake so. Misali akwai lokacin da ina wajen aiki sai wani ya turo mun da saƙon cewan yana son in kai masa bulo guda dubu biyu. A wannan ranan nan ka ga ina wajen. Ɗiban cin cewan ina amsa saƙo a wajen aiki da ciniki ya wuce ni. Kawai wannan taken na ɗauka wayana da na ji ta yi ƙara, na duba na ga saƙo ne na ɗan kasuwa wanda yake so na kostoma wanda yake so mai siyan kaya yake, yake so na kai masa wannan kaya na bulo guda dubu biyu. Da na gani sai na mai aika masa da saƙon cewan to shikenan a ina ne za'a kai masa wannan kayan? Eh ya turo mun da saƙon cewan za'a kai masa wannan kaya cikin Millennium City ne wajen wani masallaci da ake kira Masallacin Inyas. Wannan masallaci an san shi sosai. In na je wajen cikin Millennium City dinnan watakan zai iya ganin wajen zan gane wajen to in na so wajen nan kawai sai na kira shi zai fito ya tara motar da ta ɗauko wannan bulo. Na ce masa to ba damuwa. Na karɓa wannan saƙo muka yi waya. Wannan ma a lokacin da na kira su kuma suna wani aiki. Ina zaune ina jiran su na ce musu to yaushe za su zo? Suka ce mun bari za su je su juya wani dutse ne da suka ɗebo suka kai ma wani mutum a unguwar Rimi sai su zo sai su fara ɗiba mun wannan bulo dinnan da wannan mutum ya turo mun saƙo yana so. Na ce to shikenan. Na yi ta jiran su, na yi ta jiran su ba su zo ba. Na yi ta jiran su ba su zo ba. Eh na ƙara kiran shi mai motan nan direban mota na ce har yanzu baku zo ba. Na tura mashi saƙo ma na ce har yanzu baku zo ba. Ya aka yi ne? Sai ya ce mun eh turo mun saƙo shi ma ya ce mun motan ne ta lalace, ta yi zafi ta ɗau zafi. Ya ɗauka shaitani yana jiran ta huce sannan su je su juya dutsen sai su zo. Na ce to fa, na ce to ba damuwa. Na yi ta ƙara jira dai ba su zo ba. Sai na ƙara tura masa da saƙon cewan ko dai ina wani mai motan ne. Sai ya turomin da sako tunda dai yasan aikin ne zaiyi zai samu kuɗi sai ya bani haƙuri na haƙuri da cewan inyi haƙuri suna juye wan nan dutsen nan zasu zo zasu faramin aikina kada in damu na ce to shikenan bari na yi haƙuri. A saƙon da ya turo mun ke nan da na duba saƙon na gani. Muna tayi dai yana ta turomin da sako cewan gashi nan yana hanya ya fara zuwa na yi ta jiransa har tsawon kusan awa bai zo ba. Kawai sai na yanke shawarar bari na kira wani mai mota. Shi kuma wancan mai kaya ya turo mun da saƙon cewan fa yana nan tsaye yana jira na bai ga mun zo ba da motan kayan wannan bulo da yake so. Na tura masa sako shima cewa yayi haƙuri ya jirani gamu nan za'a ganmu kawai shawaran dana yanke nakira wani mai moto yazo muka fara aiki dashi muka ɗiba sahu biyu da shi muka kai ma wannan kaya. Da ma motar tana ɗiban sahu, duk sahu ɗaya tana ɗiban bulo guda ɗari biyu da hamsin ne. Kaga sai da munkai sahu ɗari biyar kawai sai ga wancan me motan farko na fara kira ya turomin da sako da na duba he na ga saƙonni ya turo mun guda biyu na farko dai yana bani haƙuri a cikin saƙon farko sannan na biyu kuma ya ce mun in ba zan damu ba gashin nan yanzu zai zo ya so ya ci gaba da mun aikin. Sai na tura masa da saƙo ni ma na ce mashi to ba damuwa ya zo tun da dai bulan na da yawa sai su haɗu su yi su biyu. Haka sai ya zo sai suka haɗu suka yi su biyu aka gama kai ma wancan mutumin kayansa a rana.

Ku gaya mana game da labarin, da labarin da kakanninku suke bayarwa. Labarai dai wayenda kakanninmu suke bayarwa suna da yawa. Labarai ne wanda ya shafi lokacin rayuwansu da ƙuruciyarsu da kuma yanayi na magana akan me da meye abubuwa da wanda suka faru a lokacin su. Da kuma abubuwan da iyayensu ko kakanninsu su ma suka ba su labari. Misali, akwai wani labari wadda kakanninmu su biyu suka zauna suka ba mu labari. Su ma sun jini a wajen kakanmu da ya ba su labari. Wannan labari dai shine wani labarin rijiya, labarin Bayajidda. Ana kiran da wannan labari labarin Bayajiddan a garin Katsina. Garin Katsina akwai wata rijiya. Wannan rijiyar nan ita kuma ta shahara a garin nan. Ana samun ruwa a cikinta amma kuma idan dare yayi ba'a ɗiban ruwa a cikin wannan rijiyan nan wannan rijiya saboda da iskokai suna cikin wannan rijiyar nan. Mutum zai ɗiba ruwa a cikin wannan rijiyar kullum da rana amma badda ranan Juma'a kuma sannan badda da daddare idan dare ya yi. Saboda tsoro da kuma yanayi abubuwan da yake kan wannan rijiyar nan, da yake cikin wannan rijiyar nan. To akwai wata rana da mutanen gari suka zo suna neman ruwa ba ruwa. Gari gaba ɗaya babu ruwa. Ana cikin wannan yanayi na rashin ruwa ga rijiyar nan ta riƙe guga, gugan yaƙi ya fito. Sai ana cikin wannan yanayi sai akai wani baƙo shi kuma ya zo. Da ma ita ma al'adar rijiyar baƙo baya jan ruwa a cikinta. Sai dai ɗan gari su kaɗai ne suke jan wannan ruwa. Da aka yi baƙo baƙon nan shi kuma ya zo daga garin Bagadada. Ya zo sunan sa Bayajidda. Watakan Bayajida wannan wata kalma ce ta Hausa wadda za'a ce aka ce wa mutum baya ji. Watakan ko a ce baya ji, baya jin magana ke nan ko kuma a baya jin yaren Hausa da. Watakan shi ne baya ji da. Bayajidda. Yanda aka lakaba mashi suna ke nan wannan baƙo da ya zo. To wannan baƙo da ya zo yana buƙatar ruwa ya sha kuma ya shayar da dabban sa, raƙumin sa da yake kai saboda ya zo daga yankin wajen ƙasashen Saharan ne wanda suke ma'amala da raƙumai. To sai mutanen garin nan suka ce masa su ma kan kansu ba su da ruwa. Da za su bayar ruwan su ya ƙare kuma ba za su iya ba shi ruwa da zai sha ya shayar da raƙumarsa ba. Sai ya ce to yanzu ina suke samun ruwa? Sai suka ce rijiya ce kuma rijiyar yanzu haka baƙo baya ɗiba ruwa a cikinta. Kuma yau Juma'a ma ba a ɗiban ruwa a wannan rijiya. Sai in gobe in suka ba shi ruwan su basu san yadda za su yi ba. Sai ya ce su nuna mashi wannan rijiya. Sai suka ce mashi a'a kada ma ya kuskura ya fara zuwa wajen wannan rijiyar, saboda duk baƙon da yazo wajen sai ya mutu ya dai roƙe su ya nace ce musu kar su damu su nuna mashi wajen wannan rijiya. Sai wasu daga ciki suna a nuna mashi wasu suna kar a nuna mashi. A haka a haka dai har aka samu wani daga cikinsu ya ja shi a hankali ya je ya nuna mashi inda wannan rijiya yake. Shiko wannan baƙo da ahike jarumi ne yana tafiya da raƙumin shi da takobin shi a hannun shi do min matafiyi ne ɗan kasuwa da ya biyo ta wajen garin Katsina. Kawai sai ya je ya tunkari wannan rijiya ya tafi da guga ya shayar da raƙumarsa. Kwasan sai wannan rijiya ta riƙe gugan nan. Ashe abin da ya riƙe wannan rijiya a wannan, wannan guga a rijiyar nan wani ƙaton maciji ne. Da yake baƙon nan na da ƙarfi ya dage ya dage har ya jawo wannan guga yana cikin jawowa kawai sai maciji ƙatotuwa ta fito. Kawai sai baƙon nan ya sare kan wannan macijin nan shi ke nan. Ashe macijin nan ne a cikin wannan rijiya ta saka ma wannan mutanen karkara wannan ƙa'idoin na ba a ɗiba ruwa sai ranan Juma'a, sai ranan Sati kuma ba a ɗiban ruwa da daddare. Wannan shi ne labarin da muka samu daga wajen kakanninmu a da wanda suka bayar mana.

Yaushe ne karo na ƙarshe da kuka daɗe ba tare da waya ba? Lokacin da mukayi karo na ƙarshe dai da muka daɗe ba tare da waya ba shine wani lokaci ne da ina tare dani da wata budurwata Shamsiyya. A lokacin da muna tare dani da ita sai naje wajen ta. Damaha dama ina zuwa wajenta zance lokaci bayan lokaci kuma duk sanda nace ina samun ta tana fitowa muna fira, mu daɗe muna firammu daga lokacin ni ne kaɗai nake neman ta kuma yayanta ma ya san ina zuwa wajenta. To muna tare da wannan yarinyar lafiya-lafiya wani tsawon lokaci mai yawa. Muna tare muna soyayyam mun fahimci juna, muna waya da juna akai-akai in bamuka suna ba ko ba muji muryan junaba mu kan shiga damuwa, ta yadda idan na kira wayan ta in bata ɗauka mu kanyi waya minti goma, sha biyar, ashirin mu daɗe muna waya. Haka dai muka saba kullum a rana mu kanyi waya so uku, so huɗu dani da wannan yarinyan nan. Wani lokaci ma idan kiran dare zamiyi, mu kan ɗauka minti talatin, awa ɗaya muna waya. Kai akwai lokacin da sai da nayi kusan awa biyu da kusan uku dani da ita muna waya. Inayin kalan wannan wayan nan duddare me awa ɗaya, awa biyu, awa uku haka watarana mai awa ɗaya, watarana mai awa biyu muje muyi bacci, watara mai awa uku sannan muje muyi bacci. Kai wani lokaci dai da mamaya ta zo sannan mu kaje. Kawai sai in na kira ta sai muyi minti biyar sai tace min tana zuwa. Ka ga ba lokacin yin wayan ya ragu kenan. Wani lokaci na kira ta ma da mun ɗanyi minti uku, minti huɗu se tace mun tana zuwa ko tana so za tayi aiki ko kuma tace min babanta zai aike ta haka-haka dai gaba ɗaya mukayi tayin al'amarmu muna rayuwa a haka. Abun yazo ya fara damuna agara fara gane cewan wannan yarinyaffa akwai canji da muna waya muyi kaza da ita mukai minti kaza da ita muyi awa da ita amma yanzun inna kirata. Gaba ɗaya ma bata cika ɗauka ba. Wani lokaci inna kira ta muyi minti ɗaya, biyu wani lokaci kuma inna kira ta baza ta ɗauka ba sai daka baya ne in ta dawo ta kira ni sannan sai muyi waya. Wani lokacin ma i na kira ta sai tazo bazata ɗauka ba gaba ɗaya sai dai in ni na ƙara --ƙara kiranta. Yanda ko da idan na kirata itama sakan kira ni in bata ji muryana bata kirani in banji muryarta bana kirata muna neman juna a da. Ma daka baya yarinyan nan ta dawo ma kona kiratan bata cika ɗauka ba. Ta tsiro mun da wasu kalan ɗabi'u haka. Ashe-ashe ni ban ankara ba. Ashe ta samu wani sabon saurayi ne wanda yake hure mata kunne ni kuma ina chan fe na sake jiki. Kawai wannan sabon saurayin nan nata. Dana ganta da wannan sabon saurayin nata raina ya ɓaci, da raina ya ɓaci na ji haushi na yi fushi. Na she lalle ma wannan yarinyar ni za tama haka taci amana? Na ce to ko shikenan na batta bazan ƙara kiranta ba. To ko tun daka nan na dena kiranta saboda ta ɓata min raini, baran-baran da ita muyi fishi da ita. Na gaggaya mata magana ta saƙon waya don bama kiranta nayi ba. Sai na ƙyale ta. Kawai na ƙyale ta muka daɗe bamu yi waya ba, a wannan lokacin din. Sai can daka baya sai ta dawo taka kiran ta takirani kuma a lokacin ban ɗauka ba.

Wai kalmar jin labari daga wani, ku bayyana yadda ake amfani da ita. A ba da labari. Wai kalma ce dai wacce take ake amfani da ita wajen cewa mutum ya ji labari daga wajen wani. Ko kuma yana ba da labarin da wani ya ba shi labari ko kuma kalma ta jitajita wadda aka dai ji ta a gari ta raɗe raɗe. Nan wajen duka an mana amfani da kalmar wai. Misali, sai ka na je ina ba ma Sani abokina labari cewa Musa ya ce mun wai sanda kuka ji wajen wannan bikin Sadiya tsohuwar budurwata. A lokacin nan ya ce wai ka je, ka ce mata ai ni na ce ba zan zo ba. Dida ta gayyace ni ta ba ni haƙuri. Ta sanda ce wai ta ci amana na amma kuma ya ci ace na haƙura ni kuma na ce wai ba zan zo ba. Shi ne ma wai har ya sa ka faffada maganganu ka ce dama me za ta yi da ni, me za ta yi da ni? Wai ai ni dama ba ma ajin ta ba ne. Gara da ta rabu da ni ba ta aure ni ba. Shi ya sa yanzu gashi ta Allah ya kawomata miji wanda ma ya fi ni. Yanzu ta kwantar da hankalin ta kawai ta ma fi ta ba tuna tunda ma gashi bam ma murna bam farin ciki da auren da ta yi. Kawai ni ban mazo ko bikin ma in dan zo in taya ta murna ban zo nayi ba. Wai dama ni haka nake, dama haka nake ko zaman da suke yi da ni haƙuri kawai suke yi. Shi ne wannan abubuwan da Sani yake ce mun Musa ya ce ya faffada a wajen bikin Halima tsohuwar budurwana. Ni kuma da na ji abun da Sani ke ce mun to wai ya masa Musa yake ce mata da yake ita Halima take faɗa ma Sani abin da Musa ya ce mata. Shi ne yake ce mata wai to ban da mutunci ma ta ma fi ta harkana. Sai sani ke bani labarin ni ce toh duk abun da ya faru kenan. Eh ta yake ce mun eh mana. Wai ai ma ta ce mishi inda take sa kalman wai kenan tunda labari ne wadda take faɗa mishi wanda wani ya faɗa mishi. Wai ma ta ce mishi wai ba ni bata ko a hanya ko gaisuwar mutunci baza mu ƙara yi ba. Wai kuma sannan ma take cewa inda za ma ta faɗa majinta ma gaba ɗaya. Abun da ya sa har aka ƙarfin yan wannan GRA United ɗin kenan saboda an fi su yawan ƴan ƙwallo. To wannan shi ne abun da kayan labarin da ya zo. Irin labarin wai da yadda ake amfani da ita a labari, labarin da ake baka ko labarin da akai baka wajen in aka zo toh za'a dinga faɗa maka da wai wai ne saboda ma labarin. Wani ƙanshin gaskiya babu ita tunda ba wanda yake wajen sanda aka bama shi alkalin wasan nan kuɗi. To a matushe sa za'a ta saka wai wai a cikin labarin.

Ku gaya mana game da wasan da kuke yi tun ƙuruciyarku. Wataƙan dai lokacin ƙuruciyar mu mun yi wasa kala daban daban. Tun daga ya kama wasan kachawa ga an na mutum ya gudu, ya ɓuya, ya laɓe da kuma wasan tantarantan da kuma wasan dokin laba da kuma wasan ƙwallo da kuma wasan ƴar gala gala da wasan dara da ludo duka duk mun yi waɗannan wasanni. Haka mun yi wasan ƙere ƙere na gidan kwali da gidan taɓo haka duk mun yi su. To amma a lokacin sanda muna yara mun buga wani wasa da ake ce ma kantas. Kantas shine wasan da muka fi yi a lokacin ƙuruciyar mu ta yadda ake haɗa su da kwalba, da ƙwan ƙwalatin kealban, abin sha na zaƙi misali irin su Coca-Cola da su Fanta da su 7up a lokacin da dai sauransu. Kantas to duk mutum in ya zo kamar misali a lokacin ni Coca-Cola su ne, su ne ya'yana. Duk marufin ƙwan ƙwalatin na Coca-Cola da su nake yin amfani domin na yi abubuwan da nake so na yi, na haɗa kantas dinan na saka masu kwalaye a ciki, na haɗa players dina yadda za mu zo mu buga kantas da ni da abokina shi kuma nashi 'ya'yan players din shi watakan 'yan wasan shi su ne 7up masu k-, masu koren kai ne kuma nawa masu jan kai. Sai mu zo sai mu saka ƙwallon kaset na gidan rediyo. Shi ne ƙwallon da ake bugawa da shi a lokacin nan. Sai mu zana layi kamar fili sai mu ajiye 'yan wasan mu mu saka su a waje da kusurwa daban daban ta yadda ta inda aka buga ƙwallon nan za mu iya mu tare mu ma mu buga. Yadda ake buga kantas kenan a wannan lokacin nan. Haka wanda ya sha shiki da nasara haka ake tayi dai. To baya ga cantas mun buga ƙwallo sosai da sosai sanda muna yara. A lokacin nan in muka buga ƙwallo in za mu buga ƙwallo mukan haɗa kofin wasa na yara sai mu samo gora, mu fafie sai mu samo ƙwan fitila mu saka, mu sami abin sigari mu lillɓe shi da shi wannan abun na cikin kwalin sigari mai ƙyalli. Sai mu sa mashi koko mu shafa mu lillɓe da shi sai wannan kofin da za mu haɗa ta dinga ƙyalli sai mu ce mu je mu gayyato abokan hamayya na wajen makwabtan mu a lokacin mu ce musu a zo a buga ƙwallo wanda suka yi nasara su ne za su ɗauka wannan kofin ƙwallon nan. To haka dai muke yi sai a yi ta bugawa, a yi ta bugawa wata rana me nasara ma ɗauka kofin mu zamo mu ne masu nasara mu tafi da kofin. Wata rana in su kuma suka zo da kofin mu ma muka buga muyi nasara mu tafi da kofin. Haka dai ake tayi dai. Wannan shi ne wasan sa. Nan kuma mun, mun yi wasan ɓoyo ta yadda za ka zo ne. Za a zo in aka yi dara aka yi dara sai a ce ko wa ya gudu. Duk wanda ya gudu sai a sa mutum ɗaya ya je ya kamo duk wanda ya kama. In ya kamo wannan mutumin ɗayan nan to shi ne za a yi ta jubga, za a yi ta jubga har sai shi ma ya je ya kamo wani ya gudu ko yayi beli ɗin kan shi ta wani hanya ta daban yadda dai ake yin wasan kenan. Wasanni da dama sun bayyana waɗanda muke, haka mun yi wasan ƙere-ƙeren gida na kwali yanzu sanda za mu je kan shagunan kanti kanti mu nemo kwalaye in muka zo mu zo da su gida mu samu reza ko alma kashi mui ta yayyan ka kwalin nan da allura da zare domin mu ɗin taɗin ɗinkawa mu haɗa abu mai ƙirar mota ko kuma mu haɗa gida na kwali, mu haɗa kujerun sama na kwali duk dai mu haɗa kayayyakin gaske ɗaki na kwali. Sai mu shirya su mu ma mu ce mun haɗa ɗakin mu mu ma wannan shi ne ɗakin mu ko kuma mu sami taɓo mu kwaɓa mu haɗa, mu haɗa mutum na, na taɓo sannan mu haɗa kujerun zama na taɓo mu zaunar da shi a kai. Mu haɗa TV ma na taɓo shi ma mu saka a ɗakin nan. Komai dai haka lokacin muke yi muna yin wasa kala daban daban a lokacin sanda muna ƙuruciyarmu. A lokacin har ya zo ya kai ga sanda muka daina da muka girma al'amuran makaranta da na rayuwar duniya suka zo suka fara sha mana kai a lokacin da muka mallaki hankalin mu kenan.